Ina kake aje hotunan wayarka? To nakan aje wayan hotuna na a cikin galari ɗin wayana duk lokacin da nake da buƙatuwan su sai in shiga in duba.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? To ina cin abinci a wurin aiki a wurin mai abinci?

Kana iya rera waƙa. Ina iya rera waƙa. Irin waƙoƙin da suka danganci na gargajiya harda na zamani. A wani lokaci na kan rera su don nishaɗi.

Kafi son kayan zaki ko gishiri? To hakika kowanne nakan so shi kuma kowanne akwai lokacin buƙatuwan shi. A wani lokaci bayan ka ci kayan gishiri, ka kan buƙaci kayan zaki shi ma kaɗan taɓa.

Wane irin wasa ka fi so, to nafi san wasa na motsa jiki wato wasan ƙwallon ƙafa kenan.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Tabbas muna da fanka a rufin ɗaki, wato in na fahimta fankan silin ke nan.

Kana sanya tunatarwa dan aiyuka? Na fahinta, wato alarm kenan. To nakan sa alarm a wani lokaci domin ya tunatar da ni abun da nake buƙatuwan na yi.

Kana sanya tabarau? Na kansa tabarau a idanuwa na. Domin kariya daga ƙura da za ta iya afkawa.